A duk cikin malamai, na fi son wato Mallam Sheik Doctor Ahmad Abubakar Mahmud Gumi. Malami ne mai bada karatu addini.